Gaskiya ina son ɗakina ya yi haske sosai. Dalili nesa nake so ɗakina ya yi haske saboda ni kalon mutum ne wanda ba na taɓa yin shiri da datti. Komai ya na son gan haske a cikin ɗakina.

Eh ina son shuka tsire-tsire misali ma miya. Ina da ƙaramin lambu a cikin gida na wanda nake shuka miya kala-kala wanda ba na son je siyan su ko kuma wanda ke da wuyan samu a kasuwa.

Eh to, ba kowane lokaci bane na ke yin harsashi lokacin bacci. Amma wani lokaci in gajiya ya yi min yawa in na dawo daga wurin aiki na kwanta ina bacci, ina yin harsashi a bacci.

Lokacin da na karu da mura bana tada hankali na, ina bari ya ɗan kwana biyu kafin na je wurin likita. In je gaya ma su ga shi na kamu da mura ya kwana biyu, meye ne maganin.

Eh yadda nake tafawa da mutane shine ina zuwa ne in tafa da kai in gaisuwa, in ce ya gajiya ya yi aiki kafin na sai na wuce, haka nake.

Eh na iya tuƙi mota. Shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na koyi tuƙa mota, ta motar abokina na koya saboda haka zan ce na iya.

Ba na yarda raba wuri da na kr yanar gizo. Dalilin da ya sa ba na yarda raba wuri da na ke yanar gizo, saboda yanar gizo wurin da mutane suna dayawa kuma ba kowa bane na sani. Shi ya sa ba na raba wurin da na ke yanar gizo.

Yayin da nake jagoranta da mutane, ina jagoranta da su a hanyar da zai amfane su. Saboda nima in suka je gaba za su iya su ba da labari na cewa na jagorance su a hanyar da yake da kyau.

Ni abubuwa da dama na dauke su da mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ina so aboki wanda zai iya taimake ni mu samu arziki da kuma wanda zai bani shawara idan ya ga ina yin abun da ba daidai ba.

Abun da nake yi da ragowar abinci shine ina da dabbobi da nakan iya ba su wani lokaci kuma nakan ajiye a cikin firij nawa. Idan na kalla kuma in na ajiye a firij ma ba zai zamana da amfani ba ina ba ma maƙwabta na abincin.

Tawada da nake amfana da shi, ina amfani da baki da fari ne. Dalilin sa nake amfani da baki da fari saboda tun ina ɗan kankani tun na ɗan yaro, launi da na fi so kenan in ya na nan.

Abubuwa da dama ina yin su saboda kiyaye lafiya. Ina iya yin gudu, ina iya yin tsalle, ina iya mike jiki sannan kuma ina shan ruwa mai haske.

Apps da nake amfani da su da yawa suna da yawa gaskiya. Na iya amfani da WhatsApp na sosai, sannan kuma na iya amfani da Google Chrome dina sosai. Wani lokaci kuma ina amfani da messaging app na sosai.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai. Dalilin yasa nake iya amfani da kwamfuta saboda wajen neman kuɗi nama ta intanet ma da kwamfuta na nake. Ina yin mining da kwamfuta na.

Lokacin da nake jin damuwa bana tada hankali na sosai idan ban taba fuskantar irin damuwan din ba. Shine nake gaya ma manya saboda su gami ya za'a yi magance irin damuwa makamane ciyaka.

Yadda na ke son ciyar da hutu, na fi son na samu wuri da babu tashin hankali, babu hayaniya, ina zaune hankali na a kwance sa'anna kuma insamu ruwan sha na da wa ƙa ana na bugawa.

Eh, ina yin kiran bidiyo da matana mafi yawa. Nake yin kiran bidiyo idan na yi kwana biyu ban kalle ta ba, ina kewan ta. Ina amfani da wancan zarafin mu kalli hotunan juna a bidiyo.

Eh ina sanya tabarau. Dalilin da yasa nake son sanya tabarau saboda tabarau abubuwa ne waɗanda suka iya amfani da su a tsare jiki daga weather.

Yanda nake zubar da shara saina tara shara a cikin kwandon zubar da dattin shara sai ya taru da yawa, idan ya taru da yawa tukuna nake ɗaukawa je babban teku na zubar.

Nafison malami da zai bani shawara sannan ya koyar da ni abubuwa da yakamata ya koyar da ni sannan kuma ya koya min yadda zan nemi ƙudi in biya buƙatuna da iyalina.

Wasan da na fi son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Dalilin da ya sa nake son yin wasan ƙwallon ƙafa, wasan ƙwallon ƙafa shine kalan wasa da ni da abokaina mun ka jima muna yi tun muna 'yan ƙanƙane.

Eh ina ɗaukan hotuna, gaskiya ni gwani ne a wajen ɗaukan hotuna. Ina son ɗaukan hotuna saboda tarihi. In na ɗaukan hotuna ina ajiye su acikin wayana sosai.

Wasa da nake son yi shine wasan tuƙa keke da kuma wasan rige-rige da keke kuma da wasan ƙwallon ƙafa. Shine ƙawai wasan da nake saba yi a waje ni da abokanai na.

Ni ina son kallo Indian fim sannan wani lokaci ma ina iya samun lokaci in bude ido na in kalli Nigerian fim da kuma Indian da nake fin son kallo India Hausa ne domin fassarar ne ina jin mai suke faɗa.

Launi labulen mu baƙi da fari ne, na ɗaki nama baƙi da fari ne. Kusan duka gidan mu ga baƙi daya launi da muke amfani da shi na labulen mu baƙi da fari ne.

Yanayin sa hannun mu zaka rubuta sunanka ne da lokacin da ka zo aiki sannan man ka tashi aiki ma zaka sake saka lokaci da ka tashi aiki haka muke yin sa hannun mu.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine samun riba a kasuwanci. Idan kana kasuwanci babu riba gaskiya, ban ga mahimmancin wancan kasuwancin da ake yi ba.

Eh ina iya yin iyo, domin ni da abokina Ali wanda ya iya iyo a cikinmu. Kwanaki yana ɗaukan mu mu je kogin mu je mu yi iyo duk da da ba mu iya zuwa wuri mai zurfi sai shi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma ai domin barin baki a buɗe lokacin hamma bai da kyau. Mutum zai iya kamu da cuta in ina da cuta ko kuma zai iya raɓa wa wani cuta.

Duka ina amfani da su a wajen aikina. Ina amfani da fensir na saboda yin zane-zane, sannan kuma ina amfani da alƙalamina wajen yin rubutu ko rubuta wasiƙa ko saƙonni.

Ina jurewa yaji da barkono gaskiya. Dalili dayasa na ke jurewa yaji da barkono domin ni na saba cin barkono da yaji ɗinnan da jimawa. Sune abubuwan da suke bani appetite inci abinci sosai.

Eh ina amfani da sauro net, dalilin sa ni ke amfani da sauro net saboda magance sauro kafin na shigo su cije ni, kuma yana kawo mini ciwon malaria da zazzabi.

Muna da madubi sun kai wajen kala uku a gidanmu wanda muke amfani da shi. Ni gwanina a son duba madubi misali idan na yi wanka na yi shiri zan fita wurin aiki ko coci.

Eh ina iya sale igiya, na iya sale igiya saboda ni kalan mutum ne na dama wanda na koyan ɗaura igiya tun yana karami sannan kuma na iya sale wa.

Eh, ina son zama kusa da taga saboda shan iska da kuma saboda ganin gari da ƙyau idan ina cikin ɗaki, shiyasa nake son zama kusa da tagan, in kalla abubuwan dake tafiya.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Ranar Asabar ina zuwa sayayya ne sannan kuma ran Lahadi kuma ina zuwa sayar da abubuwa ne a kasuwar Mile Six.

Eh ina iya jefa dutse nesa, sannan kuma jefa dutse nesa ma ana iya yin sa saboda an buge ko mangwaro ko wani lemu daga saman bishiya.

Eh toh gaskiya nisan tafiya na bana iya tsayawa in yi lissafi amma ina iya yin tafiya wajen kimanin kilomita uku da ƙafa na in je in dawo sannan kuma ko gudu ma na ke yi ina iya yin fiye da haka.

Eh ina zuwa gidan fim saboda kallo. Wani lokaci ina zuwa domin kallon ball, wani lokaci kuma ina zuwa domin kallon wasan kwaikwayo ko kuma India Hausa.

Kuɗin wutar lantarki da muke biya yana iya kai dubu goma lokacin yana kai dubu sha biyar amma mafi yawa bisa ga yanayin wuta da suka kawo ne suke bamu kuɗin wutanin.

Irin tsintsiya da muke amfani da shi muna amfani da tsintsiyan gargajiya ne wanda aka ƙera shi daga itacen kwakwa. Itacen kwakwa ɗinnan ana ciccire ganyen ɗin da yatsosi ɗin ga baƙi da ya tsaya yi she ya yi mai shi tsintsiya.

Ba ni da musamman lokacin da nake share gida. Ina share gida duk lokacin da na san cewa gidan na buƙatar share. Misali in gida yayi datti ina sharewa, indai kuma ina wurin aiki na dawo zan share.

Ina amfani da intanet ba kirge ba, bana kirga saunawa nake amfani da shi. Dalili da ya sa bana kirgawa saboda ina amfani da shi koyaushe. Mana barin sa akunne domin biyan bukata na kuma ina neman kuɗi da shi.

Eh to, ranar haihuwar mu muna yin biki sosai. Yadda muke yin bikin ne shine muna siyan kaza wani lokaci kuma in muna da kuɗi da za mu yi mu haɗa mu siya akuya, muna siya akuya.

Irin jaka da nake kai irin babban jakace wadda tunna zamani daya wuce shine nake dashi, dunna jima ina kiwonsa inyi amfani.

Eh toh, yadda na ke jin hayaniya, ni a wurina hayaniya abin tashin hankali ne, ba abun da mutum zai so ba ne. Kuma ni kalan mutum da ma ba na son hayaniya ne. Domin hayaniya na kawo tashin hankalin rikici.

Abubuwan da nake son canza a wajen aikina shine ina son canjin wuka, ina son canjin alkalami, ina son canjin biro sannan kuma ina son canjin bulb dina da generator.

Eh ina raba ayuka ga wasu. Dalilin da yasa nake raba ayuka ga wasu saboda yasa aikina yayi sauri. Ni kalan mutum ne wanda bana son ɓata lokaci a yin aiki. Ina son in zai aiki muyi raba muyi tare.

Kullum ina fara aikina karfe takwas da rabi ne, idan na isa wurin aiki bayan na gama share gujen aiki na share kayayyakin aikina gaba kiɗaya sai na fara aiki na karfe tara.

Eh gaskiya ina son zuwa wurare da wuri. Dalilin sa ni ke son zuwa wurare da wuri ni kalan mutum ne da na fi so in za a yi abu a fara da ni in za a gama kuma gama tare da ni.

Yadda nake ba da ra'ayi a wurin aiki, sai na tabbatar cewa na yi shawara da abokan aiki gabaɗaya inna yi shawara da su sai ince musu toga yadda ni nake so a yi nan saboda kowa ya mora.

Eh ina iya kokarin naga na rubuta kuɗin da aka kashe a wurin aiki, dalilin sa nake rubuta kuɗin da aka kashe a wurin aiki saboda in san menene samuwan mu, san ya riban mu yake, shi yasa nake rubutawa.

Yadda nake duba saƙonni na a wurin aiki, da sassafe idan nazo wurin aiki ina duba saƙonni, kafin nan zuwa rana ma lokacin da zanje cin abinci ina dubawa.

Eh, yadda muke ƙidayar da kayayyaki. Mu muna ƙidayar wa da sassafe, sannan kuma muna iya ƙidayar wa da rana, sannan kuma da dare ma muna ƙidayar wa.

Eh, ina yin wanka da sassafe kafin na tafi wurin aiki. Da rana bana samun zarafi yin wanka sai na dawo daga wurin aiki. Wani lokaci kuma nakan dawo wurin aiki na karfe takwas ko karfe bakwai na dare.

Ina sauraron rediyo sosai. Dalili daya sa nake sauraron rediyo na lokaci, adan babu wutan lantarki, na amfani da rediyo na inji labarai, ƙwallon ƙafa, da kuma labarin waƙa, da kuma labarin abin da ke gudana a ƙasan mu.

Ina buga rubutu da sauri, ina ƙoƙarin buga rubutu da sauri saboda lokacin da nake makaranta ma, malaminmu yana karanta mana rubutu ne kuma muna buga ta a fefa.

Gidanmu na da ƙasa kala biyu ne a cikin gidanmu ai yana da ƙasa mai duwatsu sannan kuma akwai ƙasa na yin filasta cikin gidanmu. Saboda haka bayan gidanmu akwai ƙasa mai kyau kuma yashi ne.

Eh, matashi da muke amfani da su muna amfani da guda biyu ne, ni ina ɗaura ɗaya a kaina sannan matana ma tana iya ɗaura ɗaya a kanta. Shine matashin da muke amfani da shi.

Dangantakar mu da shugaba aiki shi dangantaka ne mai kyau wanda yake kawo mana mutunci tsakanina da su saboda haka ni kuma bana rena shi, shima yana son haka yadda bana rena shi a shugaba.

Ina da takalma sun kai wajen guda bakwai. Ko wanne yana da nasa amfani. Akwai wasun da boot ne, akwai wasun da kuma sandals ne, akwai wanda kuma slippers ne. In zan je church nake amfani da boot.

Da abubuwa da dama da nake yin shirin su a ƙarshen mako, eh kamar ƙarshen mako dinnan muna da Design da zamu yi submission ma gwamnati su duba su kalla idan yayi sai su ɗauka.

Eh shago da nake son zuwa ina son shagunan da ake sai da turare sannan kayan tebur da kayan dafa abinci. Shine shagunan da nake son zuwa.

Ina kwana a gado amma kuma wannan yana da wannan lokacin da in nagadama ni zan iya kwanta a taburma ko a ƙasa so bani da ƙwarern inda nake kwana.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya wannan yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya ba ni. Ina iya rera waƙa ko a cikin zuciya. Wani lokaci ina iya rerawa da bakina mutane su ji.

Biredi da nafi so shine biredin na Saraba wanda yake na a yayanke dinnan. Na siyesu, ina ci da biredi, da bota da kuma in samu coke nawa ina ci dashi.

Ita nake shakatawa lokacin hutu idan na samu kaina na zaune a cikin lema, a karkashin lema da kuma drinks nawa da abinci na ko kaya marmari na.

Yanda muke shirya ayyuka shine idan muka zo za mu share wuri mu tabbatar cewa ko'ina an share shi yana nan tsabtsab ba tare da wani datti ko hura ba. Tukunna sai mu yi addu'a sai mu fara aiki.

Ni nake magance matsaloli a aiki, ina farko duba in ga ko wane irin matsala ne, in muka taɓa fuskantar irin matsala makamanci haka, mun riga da munsan ya zamu magance shi.

Yadda nake karɓar baƙo, ina karɓar baƙo da hannu bibbiyu ne amma kuma ni na fison baƙo kafin nan ya ziyarce ni ya gaya mini cewa yana da ziyarta na da zai yi.

Launi da na fi so, na fi son launi baƙi da fari ne. Ko a sutura na da nake sakawa, ma ina yawan amfani da baƙi da fari ne. Sa'annan kuma ko da launin bango na ma baƙi da fari ne.

Ina share ɗaki na wani lokaci sau huɗu, wani lokacin na share shi sau biyar. Bisa ga yanayin ɗaki na idan ɗaki yayi datti ina sharewa, ni ba kalan mutum bane mai son ganin datti a cikin ɗaki.

Ni kalan mutum ne wanda ni nake son cin tuwo. Dalilin da yasa nake son cin tuwo kuma ya fi riƙe ciki ne. Shinkafa in kaci yanzu za ka ga komai ya sauke.

Eh ina duba daftarin kuɗi, dalilin sa nake duba daftarin kuɗi saboda ana ba da jemin kuɗi wani lokacin ba kayan ƙali ba sai haɗakar da damuwa shiyasa nake kiyayewa.

Launin idanu na baki da fari ne, amma kuma idan rai na ya ɓace ko kuma idan na yi kuka ko na yi wanka ma launi idona kan ya canji ya dawo ja.

Na kalla wayana kusan kowane lokaci. Dalili ya sa nake kallon wayana kowane lokaci saboda akwai trading da nake yi sannan kuma akwai crypto mining da nake yi wanda suna buƙatar hankali na akansu kusan kullum.

To, kayan ciye-ciye da na fi so, na fi son irin su ƙarago, dakuwa, cin-cin, da ko lemu ko abarba. Su ne a cikin abubuwan da nake son ci.

Duƙƙan da nake yawan tuna daga yaro shine wani lokacin mukan je bakin kogin ni da abokai na masu Emmanuel muje muyi wasa, muje mu dawo tare, muje mu buga wasan ƙwallon ƙafa.

Wani lokaci muna yin taro sau biyu, wani lokaci muna yi sau ɗaya amma mafi yawa muna yi sau biyu ne kafin na mu fara aiki a watan ɗin da kuma baya mun gama aiki a watan.

Idan nake aje hotunan wayana, ina da memory da nake sakawa ciki ko kuma kwamfuta. Da idan na gama ɗaukan hotuna, ina turawa zuwa cikin kwamfuta ne saboda ajiya.

An haife mu a watan Janairu ne, sannan kuma a shekarar ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara aka haife mu ran tara.

Kujerana suna da daɗin zama. Ba kamar misali ace ka dawo daga wurin aiki jikinka a gajiye kazo ka zauna kan kujera, tsabagen laushin su zai iya saka kayi bacci a wancan kan kujera.

Eh wani lokaci na iya riƙe riga aljuna amma ba kowane lokaci ba ne. Mafiyawa kafin na riƙe riga aljuna sai lokacin zafi idan na fito zama wajen shan iska.

Yadda nake tofa yawu shine ina zuwa in samu wurin da ba mutane sai ƙasa sai in tofa yawu a wurin ɗin. Kuma in na san mutane ba su zuwa gurin ɗin kafin nan nake tofa yawu.

Eh ina iya ajiye kwafin bayanin mu. Dalili yasa nake ajiye kwafin bayanin mu saboda wani lokaci za a zo a bukace sa saboda tantance abubuwan da aka yi a baya. Idan babu shi kuma babu hujja ko dalili.

Eh, ina iya ɗaura kulli. Dalilin sa nake iya ɗaura kulli saboda mama na ta koya min ɗaura kulli lokacin da take sadar cin-cin da su magi da gishiri, shi yasa nima na iya ɗaurewa.

Eh ina musafaha da mutane. Dalilin da ya sa nake musafaha da mutane saboda musafaha na ƙara wa mutum wayo da kuma ilimi. Shiyasa komiya ina iya ƙoƙari in ganaya musafaha da mutane.

Eh, ina da bin ka'idojin aiki. Dalilin sa da nake bin ka'idojin aiki saboda idan mutum bai bi ka'idojin aiki ba, ba zai samu zaman lafiya ba, sannan kuma ba zai taɓa cin nasara a aikin ba.

Eh gaskiya muna yin aiki tare da ƙungiyar mu cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, babu fada babu rikici sannan kuma akwai shawara dukan mu muna ba wa junanmu shawara.

Eh ina amfani da mataimakin murya. Dalilin da sana'ar kake amfani da mataimakin murya wani lokaci idan mun zo muna da saduwa da ƙungiyar mutanen aikin mu waɗansu suna da ɗan nesa ba su ya jina ina amfani da mataimakin murya.

Abincin gargajiya da na fi so ni na fi son ɗan wake sannan kuma na fi son miyan gargaza. Wani lokaci kuma ina son cin sa da miyan alaihu da yaƙuwa da gyada ko daddawa a ciki.

Yadda nake da jirgi da dangantaka da kasuwanci na shine, duk mutanen da suka ɗauke ni da muhimmanci har suka kame abin saya. Nima ina ɗaukan su da muhimmanci in sayi abin su saboda gobe su ci gaba.

Yadda nake tafiya zuwa wurare ina amfani da mota wani lokaci kuma ina amfani da tagzi ne na je wajenin na kasuwanci.

Eh, in na zauna ana ƙetare ƙafafu wani lokacin zama. Misali yanzu haka dina ma ina zaune na ƙetare ƙafafu na ne saboda in sha kaɗa in huta da kyau.

Eh yanzu haka dai gaskiya ba yaren da nake koya amma ina tunanin in koyi yaren da yaran unguwan mu yanzu suke yi, saboda ni baƙo ne a unguwan ɗin.

Eh, yana ƙoƙari da riƙe lema a lokacin ruwa. Dalilin da ya sa na ke ƙoƙarin riƙe lema a lokacin ruwa saboda bana so ruwa dinga taɓa jikina, don yana kawo min mura ko zazzaɓi.

Eh ina yin ciniki a kasuwa gaskiya sosai. Alhamdulillah ga Allah da ya sa ni ina yin ciniki a kasuwanci, shi ya sa ina son ɗage kara sa jari a cikin kasuwancin da nake yi.

Dukansu biyu ina son hawan su amma kuma yana kasancewa bisa ga lokaci da ni na ke so yin abu. Ina son yin sauri sosai, ina bin tilti ne inda kuma bani da sauri kuma ina bin matakala.

Eh muna amfani da ruwan rijiya wajen yin wanke wanke, wajen yin wanke kayayyaki, wajen yin flushing na bayan gida amma kuma bamu amfani da shi mu sha. Muna amfani da shi muyi abinci.

Eh inason abinci mai yaji. Dalili sa nekeso abinci mai yaji, saboda yana bani ƙarin sha'awa inci abinci. Kuma inason yanda yakeda zafi, yana sani insha ruwa sosai bayan na gama cin abinci.

Na fi son bas. Dalili daya, na nake son bas saboda mutane daban-daban suna cikin mota dai sannan kuma ana mu'amala tare da juna, ana hira.

Lokacin rana da na fi so na fi so da yamma ne, dalili da ya sa na fi so da yamma lokacin rana ya faɗi ko yana sanyi, ba mutum zai iya fita waje yayi sha iska ko yayi nishaɗi.

Ina son ziyarta wurin da akwai kwanciyar hankali, babu tashin hankali, wurin da zan sami abokan arziki da mutanen da za mu yi abun fahimta tsakaninmu.

Ni naso shayi. Dalilin da yasa nake son shayi, domin shayi ana iya sa masa madara kuma za'a iya cin sa da biredi. Wani lokacin ma ana iya shan shayi da koi soyayye.

Yadda nake magance kokekoke misali, in na taɓa fuskantar irin kokekoke din, ina bin salo da na bi a baya na magance wancan kokekoke. In kuma ban taɓa magance irin kokekoke haka ba, nakan yi ma manya magana su duba, sai su ba ni yazanyi in magance.

Eh ina tafiya da sauri. Dalilin da yasa nake tafiya da sauri saboda ni kalan mutum da bana son ɓata lokaci a koma menene nake yi. Na fi son yi abu a kan lokaci saboda in gama da lokaci.

Kafofin watsa labarai da nake amfani da su, ina iya amfani da Rock FM Jalingo, ina iya amfani da TSBS, sannan kuma ina iya amfani da FM Gotel sannan ina iya amfani da, ah, FM 365 duka.

Gudun fanka da na fi so. Na fi son fanka inzai yi gudu, ya gudu a lambada daya, saboda ba na son iska ya yawa. Yana kawo rashin lafiya misali mura ko sanyin ƙashi.

Eh ina zub da waye kuma ina kuka lokacin yanka albasa domin in iya shiga ido gaskiya ba, ƙaramin zafi yake da shi a ido, gashiya za ku miya ina iya ƙoƙari na yankawa sama dubiya idona.

Yan daki da na fi so shine ina son kushin, ina son gado sannan kuma ina son TV da firij saboda sune abubuwa da mutum yana da shi a ɗaki don samu kwanciyar hankali.

Eh inasa turare kullum amma sai nayi wanka idan ban yi wanka ba bana saka turare saboda ko na saka turare ba zai yi amfani ba ma idan ban yi wanka ba. Shiyasa nake jira sai nayi wanka.

Eh ina yin addu'a kullum, da sassafe idan na tashi ina gode ma Allah da ya tashi ni da lafiya, kafin na fita aiki ma ina addu'a ya kai ni lafiya, idan na tashi dawowa ma ina addu'a ya dawo dani lafiya.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai, domin idan ban je aiki lokaci daidai ba, maigidana baya jin dadi da ni kuma yana sani cikin horo ne kuma bana son horo. Sai sa nake zuwa da wuri.

Eh to ba kowane kalan abinci bane wanda nake ci da hannu. Wani lokaci in na samu shinkafa ne ina ci da cokali, in dai kuma tuwo ne ina ci da hannuna. Shi ya sa iya wuya ina samun abin da nake so a lokacin nake nema. Yato.